Mafi muhimmanci a kasuwanci, mafi muhimmanci a kasuwanci shine riba. Saboda im za ka yi kasuwanci ba riba ba shi da amfani. Amma kasuwanci da riba shine kasuwanci. Na farko da za ka fara sa'a binnan shine ka samu riba. Kuma a samu, a yi kasuwanci mai kyau, a samu riba da a cikin kasuwanci in ba ka samu riba ba, ba amfanin yin kasuwancin. Saboda abu mai muhimmanci kenan a kasuwanci shine ka samu riba. Dan in ba ka samu riba a kasuwanci ba, ba shi da amfanin yin kasuwancin ace kayi kasuwanci ba riba a ciki ma yana kwana. To, ni dai a ganina abin mai muhimmanci abu a cikin shine a kasuwanci ka samu riba. In ba riba ne a ganina kasuwanci ba shi da wani muhimmanci in ba riba. Riba shine na farko a kasuwanci ko ya yi ke riba in dai ba faɗuwa a cikin kasuwanci ko ya yi ke riba, ko ya yi ke riba in dai ba faɗuwa a cikin kasuwanci to shine mai muhimmanci a cikin kasuwanci, riba. Duk yanda za ka yi kasuwanci ba riba ba kasuwanci ba ne, ba ka ji daɗin kasuwancin. Ka ji yanda ka yi kasuwanci ko ka samu riba za ka ji daɗin kasuwanci. Kuma za ka san kana kasuwanci. Riba ma yana ƙara ƙarfin gwiwa a kasuwanci. In ba riba a kasuwanci yana ƙara kashe ma gwiwa. To riba a kasuwanci ƙara ƙarfin gwiwa ne.

Eh ina son ziyartar gurare da yawa. Kaman ko a cikin ƙasan waje, kuma ina son zuwa United Kingdom of America. Ina son zuwa London, ina son zuwa Makka, ina son zuwa Madina, ina son zuwa France. Ina son zuwa Moroko. Ina son zuwa Australia to duk waƴannan ƙasashen gaskiya ina son zuwansu dan ina jin daɗin zuwansu. Ina son zuwa wannan ƙasashen, in dai zan samu daman zuwa.

Eh, gaskiya ne na fi son zama a kan taburma ba kujera ba. Wani sa'in kuma ina son zama a kujera. Dukansu dai bawan da ba na zama a kai. Duk wadda ta kama ina zama a kai. Kujera ne, taburma dai ina zama a kansu. Duk ina sonsu ina zama akansu. Kujera tabarma duk bawanda bana zama akai amma dai na fi son zama, akan tabarma ba kujera ba saboda yafi dadin zama. Imma kwanciya zakayi zaka kwanta ka nasu ka mikar da kafa sosai don sabi da zama kuma da natsuwa nafison gaskiya zama a kan taburma kujera ma in takama zan zauna. Amma dai nafison kam zama a tabarma amma yafi kyau gaskiya zama a tabarma.

Abin da nake yi da raguwan abinci nakan ajiye zuwa anjima in ci na ɗan sauka in ƙarachi ko kuma mbawani. Mba wanda za a ba kusa indai bai lalace ba sai a je a busar da shi wanda zai ƙara amfani nan gaba. Raguwan abincin so abin da nake da raguwan abinci kenan. Ya na da kyau daman ka rage abinci ko ka ajiye shi a cikin fridge sabida kai ya lalace. Wai da anjima ka buƙace shi in kuma ba da haka za ka yi tun da wuri daman ka min ya lalace sai ka nemo wanda za ka ba mamowa ka bashi tun da wuri don so da shi ma ya amfana da shi. Haka inna ganin ya fi kyau wanda ya kamata ka dinga yi da raguwan abinci kenan. Haka ni na ga ya fi.

Ina zuwa shagunan dinkin teloli, ina zuwa shagunan provision daz na saida kaya, ina zuwa kant siyar da materials kaman na aikin, gun aikina. To ina zuwa kuma shagunan, shagunan irn kayan hantsi in zan siya, shagunan ma kayan gwari duk ina zuwa shaguna da yawa inda zan yi amfani ko kuma zan siya abin amfani ina zuwa shaguna sosai gaskiya ina zuwa shaguna sosai, shaguna har inda ya danganci abin da zai yi min amfani ina zuwa shagunan. To bana yiwuwar duk zan can shaguna ina zuwansu da yawa duk shagon da naga dama inda zan yi amfani, zan yi aiki ne to zan je shagonan. Siyan kayayyakin sawa ma duk ina zuwa shagunan ma a kasuwanci, a kasuwa.

Eh ina lulluɓe kaina, ina lulluɓe kaina da bargo saboda yanzu lokacin sanyi ne. Indai ba lokacin sanyi ba na lulleɓe kaina da bargo amma lokacin sanyi ne ina lallaɓa kaina da bargo sabida sanyi. Saboda haka ka lulluɓe kanka da bargo za ka ji daɗin bacci, ya fi daɗin bacci indai ka lullube kanka da bargo. Amma ko baka lullube kanka da bargo ba gaskiya ba daɗin bacci indai har za ka daure kanka da bargo kai kanka ma za ka ji daɗin bacci ba gaskiya. A'a, kyau ka lullube kanka da bargo gaskiya dan saboda ya fi daɗin bacci. Dazaran in zaka kwanta ina lillibewa lokacin sanyi lokacin ruwa lokaci biyunnan dai sunake lillibe kaina da bargon amma idan bahaka ba lokacin zafi bana lillibe kaina da bargo saboda lokaci biyun nan sanyi da ruwa shine yafi kyau ka lulluɓe kanka da bargo.

Eh, gaskiya na samu nasarori da yawa wa aiki da ba na iya yin, da ba a kama aiki ssode in yima wayan su. Amma yanzu ana bani aiki, yanzu ni da kaina ana bani aiki in yi. Gaskiya na samu nasarori da yawa kuwa. Abin da ni da ba na iya yi da kaina, yanzu ni nake yi da kaina. Gaskiya ba ƙaramin nasara na samu ba. Don ma iya faɗa ma, nasarori ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ba huɗu ba. Su suna da yawa. Sai de Alhamdulillahi dai muce mun gode ma Allah, haka kawai.

To da takalma, aƙalla sun kai ƙafa, aƙalla sun kai ƙafa goma takalma na sawa kenan. Ƙafa goma das na fata kenan na sawa kuma na ɗan jogin boot dai, ina da shi ya kai kala. Wanda aƙalla nake da su kenan, ba su wuce haka ba. Eh, sai kuma akwai wanda ina da su wanda ban ci ka sasu ba, suna nan ne a ajiye. Kuma suna nan daban, irin su takalma. Ba kowane takalmi da yake ni ba, kowanne nake, akwai wanda zan suna da su don ajiye da yawa ban sasu ba. Ni kuma dai kawai dai na ajiye sai lokaci-lokaci, akwai wanda kuma dai-dai ko da wane lokaci ina sawa kamar irin na roba kenan.

Gaskiya ni dai, na fi son fasin. Na fi jin daɗin amfani da fasin. Saboda yanu zaka samu komai cikin kwanciyar hankali, ba sai an dame ka an ce kaza kaza ba. Gaskiya ni dai, na fi son fasin. Ya fi mun idan ba haka ba, gaskiya bana son wani abu na. In ba., na fi son fasin. Ya fi mun daidai abin da nake so. Gaskiya haka nake so. Fasin nake so gaskiya. Wallahi fasin ya fi sauƙin al'amari da shi. Gaskiya a zaunanan ina fi son fasin saboda shi ne ya fi sosai. Inafi jin daɗi barinsha wahala a kan shi ba. Wallahi, fasin ya fi dadi.

Na fi son zama. Sabida zaman ya fi kyau, ya fi alheri. Akan tsayuwannan wani zubi kafa zai dinga ma mutum ciwo. Wani zubi ma zai dinga jin ciwon kai. Wani zubi kuma mutum yana tsayuwa. In akayi tsayuwa long.

Eh, gaskiya mu muna ajiye makullan mu a gurare da yawa. Mu kan ba da a ungu wani aiki, a ajiye a wani guri ko kan muna dan yin wani jaka mu ba da ajiye mana, mu ku ma zamu fita mu ajiye a wani shagon. Mu muna rarraba su kashi kashi, ba guda ɗaya kawai muke amfani da shi ba. Ka rarraba mu kashi kashi saboda in aka samu tsotsayi guda ɗayaɓace sai ka yi amfani da ɗayan. To haka muke yi. Sabida muna gudun ɓa ce wan su.

Gaskiya. Ni ba irin tafafin da ba na so. Ina son, ina son tufafi na kayan gargajiya. Ina son kayan fulani, ina son kayan yara. Babban rigaa malamalin ke nan, da shi dai ina sa shi. Dubba wanda ba na sa shi. Na mafo sa malamalam, ina sa ƙananun kaya, ina sa dogon kaya, ina sa shadda, ina sa yadi kuma. Dubba wanda ba na sa cikin su, dukkansu ina sawa. Kumadai ina san sun kyau kuma ina son su, ina jin daɗin sa su. Dukkansu bawanda ba na so daga ciki kuma ba na jin daɗin sawa. Dukkansu ina jin daɗin sa su.

Aaa, mun kayan aikin da muke amfani da su suna da yawa. Muna amfani da scissors, wuƙa, tape, ruler, muna amfani da cutter, duk muna amfani da su. Muna amfani da kadeka daka, don muna da su. Wallahi don muna amfani da su. Scissors, wuƙa, ruler duk muna amfani da su. Duk suna da kyau, muna amfani da su sosai. Waɗannan kayayyakin muna amfani da cutter, waya, waya ma don muna amfani da su a cikin kayayyakin aikin mu. Da shi muke aiki, muke amfani da shi. Wallahi, duka muna amfani da su.

Eh, gaskiya me nike nike kiyaye lafiyana? Lafiyana ina kiyaye lafiyana da shan ruwa mai tsafta da kuma yin girki da ruwa mai tsafta da wanke wanken robobi. Bana son roba, roba me datti kullum ana wanke roba da ake sa ruwa robar wanka daban na yin wanke wanke daban na yin abinci daban. Haka nike kiyaye lafiyana sannan kuma bana cin abinci a ko ina. Sai abincin da na yarda da shi na yarda da tsabtan shi. In a gidana ne kuma za'a min abinci komai tsafta ana wanke wa ana kwashe wata saboda don kiyaye lafiyana. In kwano yaɗan daɗe a waje ko ba'a abin nan za a yi amfani da shi akan ɗauraye shi. Sabida kar kuda sun hau na saboda kiyaye lafiyana. Na kiyaye lafiyana don bana son wani ya taɓa lafiyana.

Ah, gaskiya ni bana son yankan albasa. Gaskiya, sabida yankan albasa yana sa idona ruwa sosai. Gaskiya kamar kukan de, ina kuka. Yana sa idona ruwa sosai saboda bana son yankan albasa. In ana ma yankan albasa bana tsaya wurin. Mafi akasari ma kamar tsohuwar albasa, tsohuwar albasa ta fi yaji a ido zai iya sa kamar kuka ko baka so yin kuka ba. Amma ina cin albasa sosai sabida tana da kyau. Gaskiya bana son yanka albasa, ina kusa da wurin. Saboda yankan albasa yana sa gaskiya ido ciwo sosai, yaji yaji. Duddama wa ƴan su na ji sun ce yankan albasa inda yana sa idonka yaji yana wanke ma ido ne, ban de san gaskiyar lamarin ba amma ana yankan albasa. Gaskiya bana tsaya kusa da gurara. Ina kaucewa ne don gujema zafin ido da kuma zai sa ido na yaji. Ido na ya dunga hawaye, yana hawaye. Amma kai ka ga kamar ina kuka man na yi kuka kamar a wani abu ya same ni ne na yi kuka. Gaskiya ba ƙaramin zafi yake da shi ba. Za ka ji kamar an sa ma yaji a ido indai ana yanka albasa kusa da gun da kake to gaskiya ni bana tsayawa ana yanka albasa kusa da nike. Ina kaucewa ne da guraren. Bacin sai an gama yanka min albasan kamun nike zuwa kusa da guraren sabida ina tunanin kamar, kamar hatsari ne ga lafiyan ido. Dudda dai wa ƴan su sun ce yankan albasa ba hatsari ba ne ga lafiyan ido amma ni a gona ina ganin kamar hatsari ne ga lafiyan ido.

A-a-a, gaskiya ina son madara. Ina sha sosai. Dan banda wani abu da ya fi mun ma madara a ciki. Ina shan madara da shayi, ina shan madaran yogurt, ina shan madaran gari, ina shan na sachet, ina shan na ruwa. Dan saboda na ruwa ma ni ya fi mun dadi. Ina son madaran ruwa sosai. Saboda yana da daɗi, ina amfani da shi yana burge ni kuma sannan yana ƙara lafiya. Ina shan madara. Madara aini babu abin da yafi man madara gaskiya. Ina son madara sosai fiye da inda ake zata. Don ni ina son madara. Na gari ko wace irin madara ce in dai babu ai lokacin lalacewar ta yayi ko a sachet aka saba. In dai madara ne, zallan madara dai, a sha madara. Ko wane iri ne ina so. Ina shan madaran nono, na shanu, ina shan madaran waken suya. Ina shan madaran da aka yi na waken suya. Ina shan madaran gari, na ruwa, na gwangwani. Ko indai madara ne, bashi da matsala yana da kyau ba wani abu aka mai ba. Gaskiya ina sha sosai kuma ina son shi. Ina shan madara sosai sabida ina son shi. Madara ma in aka ka kawo mun ma haka nan nakan sa siga in dinga haɗa ɗan shayi in dinga sha. Kuma nakan sha in siyo nono in sa mai siga in sa fura. Madaran nono kenan na kuma gari, Haka nan nakan sa siga in dinga ɗan sha. Haka nan ba wani abu yana mun daɗi sannan kuma na san yana ƙara lafiya. Dan da an ce yana ƙara lafiya sosai. Sesani kuwa ina son shi. Ban da matsala da madara. Ina son madara sosai, ina shan shi kuma. Ban da matsala da madara.

Kallon madubi na ba shi da adadi gaskiya sabida ni madubi na dauke shi ne. A duk sanda naga abu ya faru da ni, ina so in duba fuska na. iNa kallon madubi aƙalla ma in ya kai so ɗari ya kamata in duba fuska na da madubi zan duba. In ya kai so goma ne zan duba. Amma a ranan kwata-kwata ba ran duba madubi ba ran duba ba. Ya danganta da abin da ke faruwa da kuma me ya faru da ni a fuska. Amma wai don duba, duba madubi haka nan dai ba na duba sai da dalili ko wani abu ya faru a fuska na ko kuma ina tunanin akwai wani abu da ban gane ba a idona ma wani gu da dai ba ran iya gani ba. Dole sai da madubin. To shine nike kallon madubi amma ban da adadin kallon madubi. Ko dai yaushe in ya kama zan iya kallon madubi. Amma un kuma ba wani abu mai muhimmanci bane. Sai ina wuni ma ban kallon madubi ba. Na sama ba yana amfani da madubi ko madubin waya na ma ya ishe ni ko waya ma abu na kamar madubi ya ke agu na. To ba dole ina ɗauko na madubi ina duba faska na ba. To, ban da takacacan lokacin da nake kallon madubi, in ya kallon shi sau ɗari biyar ma in ya kama cewa dole sai an kalle shi sabida buƙatan ka. Wanda yasa nike kallon madubi ce nan.

Ina son a dafa min kwai, ya dahu. Bana son dahuwa wanda bai dahu sosai ba, na fi son ya dahu sosai. Mai dafa abinci nake so ba sayayye ba. Ina so ya dahu sosai har cikin shi, ya dahu sosai don wani sa'in aka dafa ma ƙwan, saboda bai dahu ba, da ɗan saura sauran abin nan. Ina son kwai ya dahu sosai, kama inci. To, ma a dafa shi da ruwan zafi, ba shi a wuta, ruwa ya tafas kamin a cire ƙwan. Lokacin na san ƙwan ya riga ya yi, to haka nake son a dafa min kwai. Gaskiya. Kwai ya dahu sosai da kyau, ya fi daɗin ci.

Ni a rufin ɗakin gaskiya, muna da fanka lafiyayya ma. Fanka muna da na sama, muna da na ƙasa. Dan saboda guje ma lokacin zafi. A lokacin zafi kana bukatan fanka. Ba a lokacin zafin za ka nema fanka, ya zamanto daman ko da yaushe kana da fanka a ɗaki dan so da guje ma zafi. Muna da na sama, muna da na ƙasa. Idan kuwa ajiye na kasan sabida ko da wani abu ya faru da na saman ko kuma ƙarancin iska zai sa a kunna duka guda biyu. Na sama yana bada iska, na ƙasa na bada iska saboda ƙarancin iska. Amma dai gasa fanka muna da shi kuwa sama da ƙasa muna da fanka a rufin ɗakinmu. In saboda da ina tunanin fanka a rufin ɗaki yana da bala'in taimako. Especially ma mafi daɗi ma lokacin zafi. Lokacin zafi kana bukatan fanka na sama da na ƙasa kuma duka guda biyun ya zamanto suna yi ka gyara su. Ko da an samu aka cire in kana da na sama da na ƙasa, indai dan saboda ɗaya ma ya samu matsala ka ga ka yi manage da guda ɗaya. Amma ace ko wanne fankan sama ko ka ke da shi ba kana da ƙasa, in na saman ya samu matsala ka ga shi kenan sai a ranan kenan. Amma wani abu zai fara da kai sanadiyan zafi, ka ga zai fara da kai kenan. Amma ko indai ko na saman nan, na ƙasa nan ko ka ga shi kenan ka yi amfani da shi ka kare su. Yana da kyau ka samu fankan guda biyu, na sama da na ƙasan lafiyayyu masu kyau, masu bada iska a, a rufin ɗakin ka. Sabida haka yana da kyau sosai fankan ɗaki na rufin ɗaki ina da shi.

Gaskiya ni abincin da nike ci da safe, na fi son abinci mara nauyi. Abin da yasa bana son abinci mara nauyi saboda abinci mara nauyi yana sa, yana sa, yana sa kar ka zo ka takuru. Ko da aiki za ka yi wajen abincin da ya ƙunshi abubuwa me nauyi misali kamar shayi da burodi, misali kamar chips, misali kamar plantain da ƙwai, misali kamar kofi, ko ruwan lipton na dan sha da burodi da madara. Wannn su ne abin da na fi ci amma zan ci abincin da ya kamata sai na samu wani abu sai a ci de. Abinci kamar indomi, taliya to zan iya ci da safe. Su ne kawai na son abincin da bari yayi nauyi. Amma da abincin da yake da nauyi bana ci, inma zan ci abinci me nauyi to sai dai bazan ci shi na ƙushi ba. Zan ci shi dan dai da dai da wanda ba bare mun nauyi a cike ba. Amma kaga irin su shayi da buredi da ti da ƙwai. Gaskiya ina son su sosai saboda na san abinci ne mara nauyi. Bazaka ci abunka nan shayin ka ka samu mai lafiya da buredin ka. Ko kuma chips da plantain, da dankalin turawa da plantain kenan da ayaba. Ayaba, plantain da agadi. Duk zaka iya amfani da su ka ci da safe. Abincin da na fi so da safe kenan ban son abinci me nauyi da safe. Kar ya zo ya takura mun a gun aiki.

Tai wajen aiki, shani ke hutawa wajen aiki ya shani ke hutawa wajen aiki ya danganta da yanayin hutun. Yanayin aiki, yanayin hutuna sabida wani sa'a a gun aiki zaka iya ganin, ba mu takamaiman lokacin hutu. Lokacin hutun mu kenan shine in ka gama aikinka, in kuma akwai aiki to ba hutu sai dai ka ci gaba da aiki. Sabo da yanayin aiki yanayin hutun mu, yanayin hutu kuma yanayin aiki. So yanayin hutu yanayin rashin aiki shine muke hutawa amma maganar wai banda takamaiman lokacin huta ko da yaushe zan iya huta ko da yaushe kuma aiki zai iya zuwa zan iya yi kuma. Sai to takamaiman lokacin hutu banda shi lokacin aiki kawai nake da shi ko da yaushe, ko da yaushe. Safe, dare, rana, asubahne, ko ta ko da yaushe. Kaman da nace imma ya kama na kwanane ina aiki, na tashi ina aiki. Lmma ya kama sai anyi kwana biyu ina aiki ko hutawa ba isashen lokaci duk ina wannan sabida ni dai a ciƙashe ma shine inda ya sassan aiki kawai. In ba aiki, hutu. In akwai aiki, ayi aiki to ba takamaiman lokacin huta kawai. Ko da yaushe dai in ta kama dai kawai ayi aiki a wuce wuraren shine mu lokacin mu. Ba wani cewa ga ƙarfe ka zaka huta ƙarfe ka za-- kocin abinci ma bamu da lokacin shi. Balanta na hutawa sai idan baka da aiki a hannu sai kaje ka huta ka ci abinci in baka da komai. Kuma ya kama dole ka ci abinci ka ci gaba aiki to shine ka ci gaba aiki ka huta da ga nan duka ka ci abincin ka yini lokaci da s-

Gaskiya ina son shayin son kwamfuta. Ina suna, ina son shi yana burge ni sosai. Ina bla in san shi yana burge ni sosai fiye da ma'inda ake abun nan. Gaskiya na kwan kwamfuta, ina son kwamfuta sosai. Ina son kwamfuta sosai saboda yana burge ni, ina son amfani da shi. Kullum ma ina so in mallake nawa ko da ƙarami ne in sa a ofis ɗin na ina amfani da shi sabida ina son shi sosai. Ina son kwamfuta, kwamfuta abin so ne sabon tan shi, shirye shiryen kwamfuta ina so sosai. Yana da kyau, yana da amfani. Ina fa'a'a in san shi. Gaba daya yana da amfani sosai. Ina son shi. Yeah, shirye shiryen kwamfuta ina son shi sosai. Yana da amfani gaskiya, yana burge ni kuma. Idan haka zan cigaba zan samu. Ina son shi.

Kayan marmarin da na fi so suna nan da yawa kamar su lemu, ayaba, gwanda, eh tufa, inibi dukka dai ina son su. Har lemu amma wanda na fi so daga ciki ka gaskiya na fi son apple tufa ke nan gaskiya shi na fi so dan yana min daɗi. Amma duka duka kayan marmari ma ba wanda ba na so. Har su fruit duk ina son su gaskiya duk wanda ba na so don suna da daɗi sosai saboda sai kuma ayaba. Har su kankana, ina son kankana sosai. Ina son su sosai wallahi to gaskiya na so ina son ina jin daɗi. Inibi ma ina so, lemu ma ina so. Strawberry duk wani kayan marmari gaskiya ina son su sosai don suna min daɗi. Ba wanda ba na so amma dole dama a cikin abubuwa akwai wanda kake so. To gaskiya hakan na ke son su. To ka ga lemu, ayaba, lemu, kankana, gwanda, rake, strawberry, blueberry, cranberry da ina son su duk abin kayan marmari ne. Duk ba wani abin kayan marmari da ba na so gaskiya dukkansu da ina so da ina son su suna min daɗi ina jin su. Duk bawani daga cikin wanda ba na son su a ciki hadda su fiya, mangwaro duk ina son su. Na son shan mangwaro sosai shi ma a cikin kayan marmari. To ina son shi yana da daɗi, yana da ƙara lafiya. Kayan marmari ma gaba ɗaya na ƙara lafiya.

Eh, ina cin abinci da daddare, da misalin karfe takwas, wani sa'a karfe tara, wani sa'a ma karfe goma ya danganta da yanayin lokaci da dole bana son cin abinci da wuri, to cin abinci da wuri ni bana son shi. Na ci abinci da wuri zan zo fara jin yunwa da wuri amma ko na ci abinci da ciki zai rike mun ciki har da safe. Shiyasa lokacin da na fita ke cin abinci dare dare daga karfe goma ne, wani sa'a sha daya, da zan iya cin abinci da daddare saboda ni ya fa mun yauwara.

Baba, ina riƙe lema ko lokacin ruwa. Sosai ma ina riƙe lema kala-kala ma. Lema biyu ma nake riƙewa lokacin ruwa. Sabida kan ruwa ya jiƙa ni. Ina riƙe lema sosai kuwa, sabida lema na kare rana yana kare ruwa. Ballantana ma lokacin ruwa gaskiya ina riƙe lema saboda kare kaina daga dukan ruwa. Wanda ni ban cika ma san ruwa na dukana ba. Bana ma fita lokacin ruwa. Imma ya kama dole in fita, dole sai dai in riƙe lema. Lema guda biyu ma nake riƙe wa ko kuma in riƙe babbar lema. Sannan kuma in sa rigar ruwa. Don ba na san ruwa ya dinga taɓa ni. So lokacin ruwa, ina riƙe babbar lema ne saboda ba na san ruwa ya dinga taɓa ni. Ina sa lema. Lokacin ruwa ina riƙe lema sosai ma.